Ni ina yin aiki lok-- bayan lokaci, musamman lokacin da na gama ɗaki da kafa nan, isasshen lokacin yin aikin, aiki ko ma na makaranta ko na abin da yana ci ko aikin gida ko aiki na karatu. Duk lokacin da nake da time ina yin kowane kalan aiki da yake gabana.

I, ina duba lambar QR wajen biyan kuɗi ko wajen biyana kuɗi ya danganta da yadda na ke buƙata. Yana amfani da QR code saboda ya fi sauƙi ma sai ka ƙafa lamba ko ka ƙofi wani abu kawai scanning din shi za ka yi da kemara sannan ya yi maka abin da ka ke so. Yana da sauƙi kuma yana da amfani sosai. Yana da daɗa amfani, baɓata lokaci.

Gaskiya nafi kuzari da safe saboda lokacin ina da ƙarfina amma da yamma lokacin na dawo aiki na gaji da tunani da gajiya sosai ban riga na kwanta ba amma idan da safa ne lokacin, lokacin na tashi, na tashi fresh nice da ƙarfina da ƙwarin gwiwa na da ƙomi. Saɓanin da safe da yamma, da yamma ina dawo a gaji ne ka yi aiki ko ka je makaranta ko ka je wajen aiki dole ka dawo a gaji.

Ina ijiye shi a wani ɓangare na gida ne saboda gudun ɓacewa ko gudun abin da inda na je in na dawo da na je zan ɗauka. Haka bin kwale na na kifi saboda gudun ɓat ɓacewa da kuma tsaro. Ina ajjiye shi a ɓoyayyen waje ne in na ba wanda ya sani. Ina kuma zan ɗauka ko kuma zan ajjiye sai na duba in na ga ba kowa ba sai in ijje.

Eh ina tare tsaban kuɗi saboda ina yin amfani da shi wane zubin ba ka san abin da zai taso ma kafin na kujilawan da ba lokacin ba da daman ka iya ziyartar fa ko kuma ka yi turara motar haka nan za ka yi amfani da kuɗin da ka ke da shi na a jikinka ka ba da ina da amfani sosai a gida ba ka san abin da zai taso gobe ko wane abun da zai kasa kuɗinka. Kaga ka raba kenan.

In dai zan yi magana da ƙarfi, musamman idan ina abu mai mahimmanci ko kuma ina kiran wani mai kira mai mahimmanci, to ban ji kayayi magana a hankali ba. Amma da kwai kuma lokacin da bana yi, magana na yana zama a hankali ne, muryana saboda ba ko ina za ka je ka yi hayaniya ba, ko kuma ba ko ina ya dace kayi magana da ƙarfi ba. Wani wajen yana buƙatar kayi magana da natsuwa da kuma magana a hankali.

Ina iya yin amfani da kowane kalan takalmi, musamman ma ya danganta da kalanda aikin da zanyi ko kuma inda zanje. Idan zanyi aiki ko zanyi gudu haka, zanyi jijjiga jinina ina sa sketches in kuma zanyi gudu zan sa tag. In zanyi kuma training da kwai takalmin da zan sa, in zanyi aikin gida ko kuma ina zauna a cikin gida da kwai sleepers wanda nake sawa nake amfani da shi. Kuma zanyi aiki, zanje wajen aiki ina sa koba shu ne. Ya danganta da inda zanje ko kuma aikin da zanyi amma kalan wanda nafi so shine takalmi marai nauyi.